Menene abun da kake yi don nishaɗi? Abun da nake yi don nishaɗi shine wasan ƙwallo da abokaina. Menene abun da kake yi don nishaɗi? Abun da nake yi don nishaɗi shine wasan ƙwallo. A wani lokuta abun da nake yi don nishaɗi shine in fita da abokaina, mu je wurin shagali, mu ci abinci sannan mu yi wasa sannan mu dawo. A wani lokuta kuma abun da nake yi lokacin nishaɗi shine na samu fili, na huta na sarara. A wani lokuta kuma, ci abinci.